Kana da sa hannu a saƙonni saƙonninku? Gaskiya, wannan yana ɗaya daga cikin abin da ba na ba su mahimman ci matuƙa.

Kana son zama kusa da taga? Eh ina son zama kusa da taga amma ba kowane lokaci ba. Lokacin da ake zafi, mutum zai fi shan iska a gurin.

Kana fi son zama ko tsayuwa? A'a ni al'ada ta ma nafi kwanciya. Maka ma lissafo da abin da na fi so, amma na fi yawan yin kwanciya. Dan mata ta ta sai ƙorafi take inta ganni a kwanciya. Na fi son kwanciya ne.

Yaya kake karɓar baƙo? Ina karɓar baƙo faran-faran yadda ko da ya tafi, bazai manta da alkhairin da na yi masa. Ko baka ba shi abu indai da ya ganka faran-faran zai ji daɗin dawowa.

Wane irin mai nake amfani da shi? Gaskiya ya danganta, ba ka bambancewa manci abinci ko man shafawa ba. In mancin abinci ne, ba man da mana amfani da shi. Dama man kala biyu ne da ja da fari, to duka ina amfani da su.

Abunda nake yi da safiya lokacinda na farka ina fara yin adu'a kafin ma na sauka daga makwanci na sai na fita na je nayi alwala, nayi alwala nayi nafila.

A'a ni ba abun da nake yi a lokacin bacci, ina addu'a ta na kwanta shi ke nai shiru na yi bacci na sai na farka sai na ci gaba da in ma tanani ne in meye.

A a kai ma ka san na fison zama a kujera ba kan tabarma ba, tabarma yi an fi son inda ya fi ɗan taushi taushi, eh zama akan kujera yafi zama akan tabarma daɗi.